Kana amfani da sauro net? Eh ina amfani da sauro net muddin irin nayi tafiya inda ba wuta kenan kuma ba fanka ba AC. So dole zaka yi amfani da sauro net saboda ka kare kanka daga cutar sauro. Kar sauro ya cije ka, kayi cuta.

Kana cin tafarnuwa? Eh ina cin tafarnuwa amma idan an sata a abinci shine nake ci idan aka sata a abinci. Amma hakanan kanta gaskiya bata da daɗin ci wallahi. Amma dai indai a abinci ne ko za'a daka yaji ana samun tafarnuwa a ciki.